Eh ina jin kukan zakara kullum da safe haka yana da muhimmanci kuma yana da daɗi duk lokacin da safe kafin jiki na ya watsake ko kuma na tashi daga bacci ina jin kukan zakara. Yana chara yana kuka wani zubin in fito in nanga kallon sa ina basa wasa masa abinci wani lokacin kuma bana iya fitowa suna taimaka min sosai wajen tashi na daga bacci da kuma watsakewa na kuma jin daɗi na riga na saba ranne da basa yi ko kuma ranan da basu yi ba sai naji daban saboda suna taimaka wajen tashi na daga bacci in shirya in je wajen aiki da tsuntsaye daga abubuwa saboda ina son kiwo da sauran su. Suna min daɗin amfani da kuma daɗin aiki cikin gidana saboda ina da harabar inda nake kiwata su da kuma basa abinci da kula da su saboda suna da amfani sosai a wajen mu musamman ma zakara ina son kukan shi sosai da 'ya'yan tsintsaye da kaji da abubuwa suna min daɗi sosai ina son kasancewa da su a gidana fiye da in zama da mutanen cike da gida yana min daɗi sosai yana da amfani sosai dan in ka saba ma da su ran da babu baza ka ji daɗi ba in ka saba da kukan zakara ran da babu baza ka ji daɗi ba sosai. Kullum kana zama cikin gida wanda yake da kwai randa baka zauna a haka ba zaka ji daban saboda suna da sabo da kuma sauran abubuwa. Ni dai na saba da su kuma ina jin daɗin zama cikin su, kai ina jin daɗin kukan su da abun naɗin su musamman ma in zakara kukan shirya rahma ne in yana kuka da kwai abune dole da yake kusa da shi ko da kwai abun da ya gani sannan zaka ji yana kuka haka baya kuka haka kawai.

Abin shan da na fi so sosai shine in sha ruwa mai sanyi lokacin zafi. Lokacin kuma da ba lokacin zafi ba ina son in sha ruwa. Lokacin za-za- lokacin zafi ina so in sha ruwa mai sanyi. Zanje yana jika min makogorona ina jin daɗin shi saboda lokacin ana zafi gari ba daɗi in baka sha ruwa mai sanyi ba sai kai tashan ruwa baya isan ka. Amma idan ka samu ruwa mai sanyi ka sha sai kaji da daɗi a cikin zuciyar ka, za kaji kuma ya ƙara maka ƙarfin gwiwa daga da ƙwar-ƙwar- da ƙwazo wajen yin aikin da kake yi ko kuma karatu. Ina sa kwanciyan hankali sosai da jin daɗi saboda kodayaushe ina ma sa ruwa sosai da yawa a cikin fridge ina fiye da inda nike sa komai. Inda nike sa ruwa da yawa bana sa komai haka da yawa saboda ruwa yana da daɗi amfanin shine komai amma kuma in lokaci ya dawo ya juyi lokacin za- sanyi shi kuma lokacin ina so in sha ruwa mai zafi, in sha ruwan tea ko kuma in sha wani abu dai mai zafi. Hakan shi ma yana samun daɗi inji daɗi lokacin tunda lokacin sanyi ake. In ka sha ruwa mai zafi za ka ɗan ji daɗi a jikinka da ƙarfi da kuma ƙwar-ƙwarin gwiwa da yin aikin da kake yi. Komi dai abun da nake sha ya danganta da yanayin aikin da nakeyi Idan ina aiki mai yawa, mai lokacin sanyi ina so in sha ruwan zafi in kuma ina aiki lokacin zafi nakan so na sha ruwan sanyi. Haka ya danganta. Lokacin damina kuma duka ya- ina ci ya danganta da mode da nake ciki komai nakan iya sha haka lokacin da ya kamata.

Kai gaskiya bana iya jurewa, bana iya jurewa barkono me yaji. Saboda ni gaba ɗaya ma yaji ko a abinci ne ko a wani abin sha bana jure abin me yaji. Saboda yana tada ulcer yana sa ciwuka. Amma idan lokacin da naji na ji sauƙi ko kuma yana da ƙarfi zan iya ɗan sawa kaɗan. Amma bana jure mai gaskiya. Saboda ina da ƙanwar wanda ina taji hak-- ina ga in take shan wahala sosai yana ɓata mata ciki kuma yana sa ta ciwo. To shi yasa nima nake gudun shi bana son in ci shi yanda zai ja mun matsala. Amma idan, in dai daddun rayuwar baƙi na ne ko wani abu ina ci zan iya jure mai ba zai damu ba. Amma ina tsoron matsala da zai iya ja mu, sai sa ni ke gudun shi kuma bana son cin shi a ko da yaushe. Sai lokacin da naga ba damuwa ko kuma ba matsala haka sai in ɗan sa kaɗan in ci amma in dai zai kai damuwa zai iya ja mun matsala, bai iya cin shi. Ina gudun shi gaskiya sosai.

Eh gaskiya ina yin harsashi lokacin da zan kwanta bacci saboda ina yin harsashen abin da zan yi gobe ko kuma abin da ya kamata in yi gobe idan na tashi na daga aikina ko zuwa makaranta ko kuma sauran abu, aikin gida da ya kamata in yi. Ina tsara abubuwan da zan yi tun kafin ranar da ya kamata in yi. Saboda haka yana taimaka min wajen yin abubuwa na da tsari ba tare da mantawa da wani abu da ya kamata in yi ba. Yin haka ko rubuta ko da amfani da wayana wajen tsara abubuwan da zan yi, yana taimaka min sosai wajen yin aikin da ya kamata da taimaka min wajen yin abin da ya kamata a lokacin da ya dace. Hakan kuma yana da matukar muhimmanci ga rayuwa na yau da kullum saboda tsarin tsari shine rayuwa da abin da za ka yi idan kana tsari ko kuma kana harsashe to zai taimaka maka kuma zai zo maka cikin sauƙi ba tare da shan wahala ba. Wannan shine ko da yaushe ina yin tsarin abin akan abubuwan da zan yi ko kuma abubuwan da nake yi. Hakan na da taimakawa sosai. Ka san ana kana da tsari a duk abubuwan da kake yi ba ka sha wahala ba. Kuma lokacin bacci ina tsara duk abubuwan da ya kamata in yi ko kuma abin da ban, ban yi ba ya kamata in yi. Zan ɗauko wayana in rubuta ko kuma in yi planning in tsara shi a planner na a schedules ɗin flana na sannan kuma nakan tsara mahinda wanda zai ranga tuna min abin da ya kamata in yi. Duk abubuwan da zan yi sosai ka ga na yin shi cikin tsari ba tare da mancewa ba. Tsari shine kome, tsari shine kome a rayuwa. In ba ka da tsari gaskiya da kwai matsala amma in kana tsari kana rubuta abubuwan da kake yi ko kuma abin da za ka yi wannan ba damuwa bane ba zai zo maka da matsala ba.

Yanda nake bayar da ra'ayina a wajen aiki shine ta hanyar sauraren ƙorafin kowa da kuma tunanin kowa. Saboda da haka ne za ka gano kowa da tunanin shi sai ka haɗa da naka sai ka gayaba da abin da ake so sai ka ga an samu maslaha a komin da ake yi. Idan tunanin mutane da yawa tabbas ya fi tunanin mutum ɗaya. Tunanin mutane da yawa tabbas ya fi tunanin mutum ɗaya. Idan mutane da yawa suka ba da ra'ayoyinsu kai ma ka haɗa da naka ka saurara na kowa da ra'ayin kowa ba tare da sauri ba ko kuma zakatar da kowa ka bari kowa ya faɗa nasa ra'ayin. Hakan na taimakawa wajen kowa ya faɗa abin da ke ranshi ba tare da tsoro ba musamman ma na kasa da kai. Ringa ba su dama na kasa da kai a wajen aiki ka ringa ba ma kowa dama yin faɗan tunaninsa da ra'ayinsa. Saboda a haka za ka san abubuwan sosai da ba ka sani ba kuma zai taimaka maka idan ka haɗa da naka tunanin sai ka ga ka samu abin da kake so. Musamman ma wayanda kake ganin kafi su. In ka ba su dama suna faɗan ra'ayinsu to za su iya faɗan maka duk abin da ke ransu ba tare da tsoro ba. Amma idan ba ka ba su dama za ka ga suna tsoron su faɗan maka wani abin ko dama mai muhimmanci ne. Sai daga baya kuma in ba su faɗa ba idan ka so ka gane sai ka ga kana cewa, ka zo kana cewa me yasa ba su faɗan maka ba to kai ne ba ka ba su dama tun farko da kuma sakin fuska ba za su faɗan maka ba. Amma in dai ra'ayinka yana ka nuna ma kowa a wajen aiki kana da ra'ayi mai kyau to kowa zai saurare ka ba tare da tsoro ba kuma za a ji daɗin yin aiki da kai. Kuma yanda za ka bayar da ra'ayinka shine kwanciyan hankali da sana'ki. In ta karɓu to kai ma kana da na gaba da kai. Idan sun karɓi ra'ayi ne ba waɗannan bane sai an biya ra'ayinka. Idan ka faɗa idan ta yi sai ayi aiki da shi. Idan kuma ba ta yi ba sai su ga a gyara abin da ya kamata a gyara ayi aiki da shi. In kuma ba za a yi aiki da shi ba ne gaba ɗaya wani ya faɗa ra'ayin da ya fi naka ba abin fushi bane dan abu ne na ƙara manhajuna sani da kuma aikin ƙara ma juna sani. Duk ana yin aikin ne don mu ce yadda kowa ya ci da kanshi ƙafa. Ba wani ya ci gaban kowa ba wai don koyi a zuwa ya tafi yin ra'ayin ka ba. Kowa yana iya bada shawara me kyau kuma yana iya bada akasin haka. Sannan kuma a aiki kana da na gaba da kai shi ma yana da na gaba da shi. To komin za a yi abin da ya kamata shine kowa ya saurara kowa kuma kowa ya taimaka ma kowa ya ba ma kowa haɗin kai da abin da ake so. Shi ne za ka ga ana cigaba ba damuwa a aiki. Amma idan kowa yana ganin ya fi kowa ba za ka saurara na kasa da kai ba ko kuma ba za ka saurara wanda suka fi ka ba to za a ringa samun matsala a aiki. To shi ne wannan.

Gaskiya nawane, sa'o'in da nake kallon wayana ya danganta. Idan ina wajen makaranta ko kuma ina cikin aji ko kuma ina wajen aiki, gaba ɗaya bana duba wayana. Amma kuma idan ba lokacin aiki ba ne, nakan bama wayana mahimmanci sosai. Musamman a makaranta ma nakan ɗan iya ɗauko waya in ɗan yi karatu. Wayana dai na da mahimmanci sosai a rayuwana. Da ita nake komi duk abin da zanyi bana barin tai nisa kusa da ni. Kuma bana iya ba ko da wani ne ya duba mun wani abu. Komi da kaina nake. Ko da yaushe tana hannuna ina yin aikin da nake yi kuma ina jin dadin amfani da ita. Bana ansan na kowa kuma nima bana ba nawa kowa saboda da akwai abubuwa na a ciki na sirri wanda bana so kowa ya gani. Nima kuma bana ansan na wayan kowa in duba saboda wayana ina bata mahimmanci komi, komi nawa yina ciki. Eh, sau ɗaya ma da na taɓa samun matsala da ita ta fashe to ranan na ji ba dadi. Na zauna cikin bakin ciki ina ta tunani ba wayana kusa da ni. Ko wayar nawa mutane nawa za a ajiye mun indai banawa bane bana iya taɓawa saboda na fi son nawa. Sa'o'in kuma da nake wajen duba wayana nakan iya, dare ne kawai lokacin bacci na bana duba waya gaskiya. Amma indai ba lokacin bacci na ba ne ko kuma lokacin yin wani abu mai mahimmanci to zaka ga waya na a hannuna ina yin kira in duba sakonni in, in aika da abubuwan da ya kamata in yi. Sosai tana da mahimmanci da tasiri sosai a rayuwana. Ina yin abubuwa masu mahimmanci sosai da shi, da wayana wayan hannu. Sannan kuma bana son ana takura mun sosai wani zubin in ina aiki mai mahimmanci da wayana sai in sa ta DND yanda kira ba zai shigo ba ko kuma wani ya zo ya takura mun. Lokacin da nake aiki mai mahimmanci sannan kuma idan na gama nakan bar wayana in na shiga wajen da ba'a son takura sai in sa wayana a silent ko kuma in bar ta a fly mode in bana so a kira ni. Ya danganta dai da yanayin tsarin abun da nake yi saboda ko ina duk inda nake zuwa da wayana nake zuwa saboda ban san me zai taso mun ba. Mai mahimmanci har ta toilet ko toilet zan shiga ina zuwa da wayana. A ciki ina dandannawa wani zubin kafin in gama abun da zanyi. Wani zubin ina samun saƙo instantly mai message mai mahimmanci da zai taimake ni sosai to ina yin saurin amfani da shi kuma yana min amfani sosai. Lokacin kuma da ba lokacin waya ba shine lokacin bacci kawai. Amma kuma abun da ma nake tsoro shine hasken waya. Nakan ƙoƙarin guje mai sosai musamman da daddare hasken shi ta takuramun a idona saboda zai iya samaka ciwon ido ko kuma ya saya maka, kawo maka matsala. Amma anytime indai ba wannan lokacin ba gaskiya ina jin dadin amfani da wayana sosai.

Duk wani sabon abu, inda nake koyan fasaha, sabon fasaha ko wani abu sabo wanda ban saba ba shine farfonton kan tsaya, in yi tunani, in kalla abun da ido na basira da hankali na. Bayan na gama tunani akan shi, na kan fara koya daga ɗan daga ɗan daga ɗan har in fara zuwa in fara koya a hankali har in zo in saba da shi. Saboda kome ana fara shine daga kaɗan har ya girma. Duk abin da kace daga sama kawai zaka fara, ba daga ƙasa ba to baza ka ci ƙwaƙwa kuma baza ka iya shi ba. Amma da abu in ka sa maranka a hankali, a hankali zaka rangayi, zaka zo ka saba kuma zaka zo ka iya har ka zo ka girma a haka. Amma rana ɗaya ba haka zai zo ka ce zaka koya abu sabo wanda baka saba da shi ba. Hakan na da matuƙar wahala sosai kuma in ma dai kayi dole a samu matsala. Amma idan kome ka rainesi daga a hankali, a hankali, a hankali har ka zo ka fara girma da abin da ka saba to da kanka zaka gaya. Zaka ringa tunani ka ce to daga kaɗan kake amma na ga shi yanzu ka girma. Kome a hankali ake shi. Sannan kuma duk wani abu fasaha musamman na koyon fasaha ko wani aiki bai son hanzari. A hankali ake su, ayi kome ka ringa ɗubanshi daki daki. Duk rayuwa daga ka tsara abubuwan da kake yi ba za ka sha wahala ba kuma baza a samu matsala da kai ba. Amma in kace kome farat ɗaya za ka yi shi rana ɗaya to za a ringa samun matsala kuma baza ka samu nasara a abun da kake yi ba. Shine. Duk wani abu da kake yi ya zama na kana da tsani kuma kana da tunani akan shi da kuma kana sa maranka mai kake so ka cimmawa akan abu. Musamman akan bangaren fasaha saboda yanzu kome da shi ake na rayuwa. Duka abun da ba a yi, da kai na ana yi a rayuwa yanzu ana amfani da fasaha. To kaima ka yi amfani da tunaninka, da hankalinka wajen yin tsara ma kanka koya ko kuma tsari na koya ko kuma abun da ya kamata da kai wanda kake so ka iya akan fasaha ko akan rayuwa ko akan kome da kake so ka yi shine wannan.

Yanayi, yanayin da na fi so shine yanayi na damina, musamman lokacin ko kuma lokacin ƙarken shekara. Ina son kalan wannan yanayin da lokacin saboda lokacin kana samun lokaci ba aiki yanda kake yi, an yi hutu a makaranta, an yi hutu a wajen aiki. Duk wani hankali naka ya dawo jikinka. To a wannan lokacin sai ka samu ina zuwa ziyarci, ziyarci in je ƙauye ko in je wani waje inda ba hayaniya, inda ba ban saba ba, sabon waje inda nake son zama haka. In zo na da mutane kala kala, in ringa ganin rayuwansu da tunanansu. Kana haɗawa da naka, kana karatu. Duk wani tafiya ilimi ne. Duk inda kace ka fara rayuwa, zaka samu sabon ilimi fiye da yanda kake, fiye da ka zauna waje ɗaya. Duk matafiyi zaka ga baya zama irin haka. So wannan shine duk inda kake kana da tunani, kana rayuwa, kana rayuwa, zaka ga abubuwa kala kala. Amma in kace kawai zaka ringa zama ne waje ɗaya, za a ringa yin abubuwa baka, zaka ringa ganin duniya na tafiya, ana barinka a baya. Amma duk lokacin da na samu a dama wajen aiki ko wajen wani abu, nakan zauna da mutane kala kala na ringa rayuwa da mutane kala kala. Ina ganin rayuwarsu da aikinsu da abin da suke yi. Hakan na taimaka mun sosai wajen nima in gina nawa rayuwana da aikina da abubuwan da nake. Dan rayuwa nan ba a zama haka kawai. Duk abin da kake yi ya kamata ka ringa tunani. Kuma yanayi lokacin da nake so musamman in naje ƙauye shine lokacin damina. Hakan kace ka ga noma da kiwo da abubuwan da ake yi. Ina son rayuwan ƙauye saboda yana burge ni. Kawai in ga yanda kowa ya tashi da safe, an tafi gona, an tafi wajen aiki. Kowa ya kama aikin da yake to hakan yana burge ni ko kuma an yi kaka. Lokacin kaka an dawo da amfanin gona daga kowa ya ɗebo nashi ana dawo wa gida. To kowa zai ga aikin da kwazon da yayi. Na yadde ina yi shi ne wannan.

Eh ina son karanta littafai, musamman littafai na labarai masu amfani ko kuma na karatun addini. Littafai waɗanda suke da mahimmanci ga rayuwa, ba waɗanda kawai za a zo a ba ka sha labari marar amfani ko kuma karatu marai ma'ana. Ka wahalar da kanka da ba kawai ya karanta wajen karanta wanda bai zai ƙare ka da komi ba. Ina so in karanta littafi mai mahimmanci wanda zai amfate ni, zai amfani rayuwana da tunanina da amuran yau da kullum. Ba wai kawai ka zo ka karanta karanci karanci marai ma'ana ga rayuwa ko kuma marai mahimmanci ba. Shi ne kullum abin da za ka yi kanazama kana ba wa lokacinka. Yazamana kana da lokaci mai mahimmanci da kake warewa kake abubuwa. Nakan yi, shi kanshi karatun littafin, ni kan yi ne lokacin da nake da kara bayan na dawo daga aikina. Nake da ɗan lokaci ko bayan la'asar ko kuma da safe kafin in yi aiki. Sai in ba da lokaci in karanta littafi. Ba wai kowane lokaci kawai ka zo kaita karatu ba. Da akwai ayyuka ne ya kamata ka yi da masu mahimmanci kuma karanta littafi ina son shi amma wani lokaci aiki yake hana na karantawa.

Eh ina sa turare kullum mana. Sa turare gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda sai samu ka kwarin gwiwa da ƙarfin gwiwa ka shiga duk inda kake so ka shiga ba tare da tunanin wani abu ba. Kuma raunin zubin lokacin rashin sa turare yana jawo maka matsala. Ka jihoji musamman bu roll out da kuma turaren fesawa da na shafawa duka bana bari su ƙare min. In ba su gaskiya bazan ma iya faɗa ba saboda za ka je kaɗai ana rana ka shiga rana kuma ka zo kana ba turare duk sai ka shiga mutane ana samun matsala. Amma ka ga arayuwannan wasu bahruwansu ko a wajen aiki ko a wani wajen mu'amala da mutane wani zai ƙi sa turare ko kuma ya ƙi kiyayewa da tsaftan jikin shi. Ka ga yazo yana tashi yana damun mutane da wari ko kuma wani abu wanda ba abu bane mai kyau. Duk inda za ka shiga in kai kanka ƙasa za ka ji ƙarfin gwiwa da shiga inda kake so ka shiga musamman idan yanayi shiga mutane. Wani ba zai ma iya tsayuwa kusa da kai ba in ya ji kana wannan abun. Ko ne abin yana damuna nakan iya faɗa ma mutum in na ci cikin Allah ya ringa sa turare in na ji ya dame ni da wari ko kuma wani abu. Tsafta yana da daɗi musamman ma wannan ɓangaren shi. Ko ba za ka yi wanka ba dai ko abun nan su ana rana ya kamata ka sa turare ka kiyaye da tsaftan jikinka.

Kyautan da nake son bayarwa shine in ga na ba wa mutum kyauta wanda zai yi farin ciki ko da ƙarami ne. Wani zubin nakan fara ba mutum ƙaramin abu saboda in gwada shi in ga ya zai yi farin ciki. Ko da ina da babban da zan bashi ba zan fara bashi babban kyauta ba zan fara bashi ƙarami. In na ga ya yi farin ciki da ƙaramin abun da na bashi to duk yin da zanyi in mai wani abu wanda yafi wannan zan yi. Amma in na ga na ba ka abu ka raina ko ka nuna ba ka damu da shi ba ko ba ka abun nan ba yana ɓata mun rai sosai sai in guje ka nima sai in iya ba ka babban abun da ka ke so. Amma wani zubin ko ƙaramin kyauta aka mun ko mun ƙenƙantan shi ko tsinke aka ɗauko aka bani na kan yi farin ciki da shi saboda zanyi tunanin mutum yaga ya damu da kai na iya ba ka. Wani bari na nan bai ma tina da kai ba ballantana ya baka. To haka yake mutane kowa da kalan tunanin shi. Wani bai wannan tunanin kawai zai ga kaman ya raina ka bashi abu kirikiri ko tunanin ya ce ya gode ba zai yiwu.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma lokacin zafi. Lokacin zafi ne kawai nake shan ruwa mai sanyi saboda yana da muhimmanci da amfani a jiki a wannan lokacin. Amma lokacin sanyi kuma bana gujen shi nake bana shan ruwa mai sanyi. Saboda lokacin sanyi in ka ce za ka sha ruwa mai sanyi zai sa maka mura da ciwon wuya ko kuma ya sa ma ciwo a jikinka, ciwon sanyi ko wani abu. Saboda ga sanyin da ake yi na gari kuma ka zo ka ce za ka riga shan ruwan sanyi, za ka ringa samun matsala a jikinka da kuma lafiyanka. To lokacin sanyi nakan guje mai amma lokacin da ba lokacin sanyi ba nakan so musamman lokacin zafi nakan so shan ruwan sanyi sosai. Yana ƙara ma ka daɗi a jiki. Da kuwa lokacin zafi ma in ba ruwan sanyi ba bana son in sha wani ruwa. Nakan cika fridge ina da ruwan sanyi amma lokacin zafi ko a fridge ne ka duba ba za ka ga ruwan sanyi ko guda ɗaya. Ya danganta da yanayin da nake. Amma lokaci ne normal lokacin zafi nakan sha ruwa mai sanyi mai daɗi a jiki. Yakan ƙara mun ƙarfin guiwa da jin daɗi a jikina da kuma rage mun zafin da ake a jiki. Wani zubin ma har ruwan sanyi har wanka da shi nake in sha kuma in yi wanka da shi amma in ba kuma lokacin zafi ba ne aka nan zan buƙa ƙura in yi amfani da shi. Bana son ruwa man da ba mai na zafi ba.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, ko wane kalan ƙulli aka yi, in dai ba wanda ya ci cukurkude sosai ba, nakan iya in warware shi. Ko ƙulli ya danganta, ko ƙullin igiya ne wanda bai cukurkude sosai ba, wanda naga zan iya ƙulli shi, zan iya kwance shi ko kuma ƙulli wani abu wanda ban gane mai ba ya zamana da akwai sarƙakiya a ciki. Kaman wannan tambayan ba ku bambance wane kalan ƙulli ba. To kuma wane kalan ƙulli ne? In dai ƙulli ne a cikin rayuwa ko wani a cikin igiya ko wani ƙullin igiya ko kuma ƙulli a wajen aiki ko a cikin wani abu, duka suna iya warware su cikin kwanciyar hankali in na tsaya ne nazari kafin in fara yin duka abun da nake yi.

Wani kalan faren da na fi so shine fari mai ƙanshi, wanda na koyi fari a cikinsa da launin kore. Yana da kyau a ido kuma yana da ƙanshi in ka sa shi a hancinka. Sannan kuma yana da kallo a ido. Yana ɗebe maka ƙewa musamman in na kallesu sa a tsami wanda su ke da yawa. Nakan ɗakkoshi mai yawa, in ta kalla shi kawai yana burge ni ko in ta taraya wasa da shi. Yana burge ni sosai saboda ƙyanshi da kuma amfani shi na ƙanshin da yake da kuma magungunan da yake sosai. Kallon fure ƙanshi na ƙara ma mutum jujiya farin ciki da kwanciyar hankali.

Eh wayana na cika mana. Idan na bar shi ajiya ko, ko kuma wani abu mai mahimmanci da nake, nakan ba da wayana duk abin da zanyi musamman in batta ta cika ko wani abu da nake yi mai mahimmanci. Duka abin da zanyi nakan ba wayana mahimmanci kuma su haka kuma nakan bada lokaci wajen cikanta saboda in bata cika ba, ba inda za ka yi kai amfani da ita battirinta zai mutu. Idan naga ba caji nakan ajiye ta in bar ta hatta cika. In kuma ina amfani da ita zan, zan ɗau, ɗau wani zubin ma ko da ba wuta ko kuma inda zanje ba caji, nakan yi amfani da power bank domin yin amfani masu, domin ban san abin da zai faɗo mai mahimmanci ba baki kilan ta ɗauke ko wani abu. To in nakan yi amfani da power bank domin tsirar da yunwa saboda bana so wayana ta ɗauke gaba ɗaya.

Yin launin jaka, jakunkun jakar ku ta kuɗi, launin jakana ta kuɗi shine wallet brown, brown, brown da fari. Nakan yi amfani da wallet wajen ajiye takarddu na, maɗan ƙananan takarddu na ko kuma ID card ina ko kuma ƙananan kuɗi small change wanda zan ƙananan kuɗi wanda zan yi amfani da shi ko wajen hawa mota, in je ƙananan waje da nake so ko kuma yin amfani da ƙananan zama da kuɗi wajen yin amfani da abubuwa mai ɗan mahimmanci wanda ya kamata in yi, musamman ban san abin da zai zo min ba unexpected hakan. Barin kuɗi a jikina yana da mahimmanci. Wani zubin zai taso ba network, in zaka tura kuɗi, to inda akwai ƙaramin kuɗi a jikinka ko kuma ɗan kuɗin wanda nayi amfani na yau da kullun sai ka yi amfani da shi.

A'a gaskiya bana rike lema lokacin ruwa, saboda lokacin ruwa bana ma fita, ballanta na har in rike lema. Idan lokacin damina ne, idan kafin in fita sai na kalla gari. Na ga in da hadari zan zauna a gida, in kuma ba hadari sai in fita. In fatan da ya kama mu dole zan ɗan fita inda ba nisa, inda ko da ruwa ya zo bazai jika ni, ba zan dawo gida da sauri. In kuma fitan da ya zama dole ne wani zubin sai in ɗauka mota in fita inda bazan jike ba. In ina cikin mota ruwa ya fiye abun nan ko soka bazan yi ba har a gama, saboda bana son ruwa ya taɓa ni. Ruwa in ya taɓe ka zai iya zama maka matsala ga lafiyarka ko kuma abubuwan da kake yi, ya dakatar maka da shi ya sa maka ko da murane.

Eh na fi son kofi ko shayi. Na fi son shayi akan kofi gaskiya. Saboda shayi yana da mahimmanci sosai, yana magunguna kala kala, ƙan shin shi yana da birgewa sosai. Amma yawan shan kofi shi kuma yana sa ka sa, yana sa ka zama, ka sabu da shi ya zama ka zama addicted in ba ka sha ba zai ringa baka matsala. Amma shayi nakan sha shi lokacin kafin kwanta ko kuma da safe in na tashi yana samun jikina na gurgure daga duk kasalan da na yi da kuma jin maɓi a cikin zuciyana sosai. Shan shayi dai yana da amfani sosai a gareni. Ran da ban sha ba zan ji dai ba zan ji kuma ina, dole sai na sha ba amma kofi duk in na saba shan shi ran da ban sha ba sai na ji kamar ban da lafiya. Yana sa jikina mutuwa duk ran da ban sha ba.

Yanda nake jadawalin aikina shine, da safe idan na tashi nakan farawa da motsa jikina, sannan na yi karatu. Na karanta littafin da ya kamata na karanta, sannan na tashi na fara tunanin abubuwan da zan yi. Ya danganta ko zuwa makaranta ko kuma zuwa wajen aiki ko kuma zuwa wajen wani ziyara ko wani abin da zan yi a rana. Zan ɗauko fulanana in duba me ya kamata in yi. Saboda wani kome zan yi, nika ina da fulana a waya. Kome zan yi ina tsara shi. Duk mara reminder zai ringa tunawa min abin da ya kamata in yi. Duka abin da zan yi, in zan yi abu yau to zan tsara shi tun ana sauran sati ƙaza. Ina tsara, ina rubutawa, ina tsarawa, na san da shi. Bana yin abu unexpected ko kuma abin da ban san da shi ba. Kome ina tsara tsada shine daidai da aikina da kuma lokacina da ya kamata in yi. Jadawali yana taimaka mun sosai wajen tsarin tsarina. Sannan kuma ya zo mana kome za ka iya amfani da jadawalin aikina. Ina taimaka maka sosai. Sannan ina tashi daga aiki na kan dawo gida, shine ko ina ke yin abubuwan da nake so na ɗan aikin gida.

Gaskiya bana zubar da shara da kaina. Sai dai in na tara shara na, kawai ina ajiyewa a ƙofar gida. Moto ya zo ya ɗauka, ya je ya zubara a inda ake zubar da shara. Ba, ba da kaina nake zuwa na zubar ba. Inda nake yi ko ina fito da su ne, futo in ajiye da shi a harabar gidana. Duk wani abu da ba na su ko kuma wanda ba mai amfani ba ne, sai motar zubar da shara yana zuwa layinmu kawai zai shigo gida ne ya kwashe sai mu biya shi. Ba da kaina nake zuwa na zubar ba.

Gaskiya bana yin amfani da wani mataimakin murya. Komi zan yi kawai ina amfani da murya nane na asali. Dakaina nake yin komi. Ba wani mai taimaka min saboda na fi jin daɗin in yi abubuwa na dakaina ba tare da taimakon wani ba saboda in yi abuna yanda nake so. Amma in ka ce wani zai ringa taimaka maka da wani abu na bangare na rayuwanka, za ka ga yana ma san rai ko kuma bai yin abin da ya dace fiye da yanda kai za ka yi. Komi za ka yi ba wanda ya fi ka sanin abin da ya kamata ka yi. Duk abin da za ka yi in ka yi na yi da kangar da banbanci da kuma wani yayi ma saboda za ka fi ba kai ka san abin da kake so. Za ka fi ba ma abin muhimmanci fiye da yanda wani zai ba shi. Ya danganta dai. Komi zaka yi kai kadai. In kuma ya kasanci dole sai ka ɗauko, sai ka ɗauko mutum mai hankali wanda zai iya taimaka ma.

Fabba abin da yake sa ni na yi dariya na yi ta dariya ko da dare kaɗai ne. Idan na rage wayana, na shiga cikin manhajar TikTok, na kanga abubuwa na ban dariya sosai na mutane kala kala da rayuwan wasu. Haka kawai wani zai yi abin da za ka ɗade kana tunani kai ta tunanin ya aka yayi shi, ya baka dariya. To wannan abu in na kasance ina dariya lokaci ko kuma da ba ban aiki, in ka shiga TikTok ko wani manhaja in ta kalle kalle kalle, in ta kalle kalle ina kalla abubuwan da suke damu dariya. Haka yana sa zuciya na in mance da duk wani damuwa da yake damu na. Sannan kuma idan lokacin aiki ne, na yi ma ina ba suna himanci in mance da su, sai in ma samu lokacin da ba na komi, sai in yi wannan abubuwa. Saboda yana da kyau ka samu lokaci na nishaɗi da wa ko da yaushe kai ta aiki, aiki, aiki ko karatu, karatu ba. Shine wannan. Na damana kana ɗan lokacin ban dariya kana ɗan ba ma zuciyan ka hutu kana ɗan hutawa, shi ma yana da muhimmanci sosai.

Aske malamin na kuso. Kalan malamin dana fuso shine malami mai haƙuri, mai kuma wanda yake da fahimtar mutanen da yake koyarwa. Wani malamin ga yana da fahimti, yana fara fahimtar ɗaliban shi, ya san su waye su. To komi zai yi na yin abin da yake dede da tunanin su. Bawa mutum beta tunanin komi sai dai ya zo ya ranga faka karatu baya tunanin me wane kalan hali kake ciki. Malamin ko gajiya ya gama yi, mi ba mu karatu miyo yawa. Zai bamu karatu dai dai da yadda zamu iya ɗauka. Sai ya ce mu huta gobe za a cigaba. Amma wani kawai in ya zo ba zai duba yanayin ku ba, kawai zai fara karatu ko kuma ya fara abubuwan da bai abin nan ba. Shi ne.

Eh ina raba duk abinci na da mutane, saboda ina son ni mutum ne ina son kyauta da farantawa ma mutane. Duk wani abin nawa ina son in ga na ba da shi ga mutane saboda abin da ka ba da shi yana ka. Ina son kyauta ne a rayuwa na saboda ko yaya ne ma an ka ba ni kyauta ko da ƙarin ƙanƙantar abu ko da ba zai mun amfani ba ko kuma bai da mahimmanci a wajena, yi kan sa ni ji daɗi. To haka nima nakan ƙoƙari in ba wa mutane kyauta ko da ƙaramin abu ne. Musamman ma ni in abinci na wani abu ciyarwa yana ka ciyar da mutum abinci yana da mantatun mahimmanci a rayuwa. Saboda musamman a zamanin nan da ake, wani in ka ba shi kyauta ba zai taɓa mantawa da kai. Ɗan ƙaramin abu ne amma ba zai ka yi shi a lokacin da ya dace musammani abinci wani ƙila yunwa yake ji lokacin ya dawo makaranta to in ka taimaka mai da ɗan abinci ko ka yi mai wani taimako zai daɗe yana son ka kuma zai daɗe yana tunawa da kai.

Eh, dangantaka na da maƙwabta na shine muna girmama juna da kuma taimaka wa juna da kuma zama da juna cikin aminci da riƙon amana babu cutar da wani. Saboda maƙwabci kana da maƙwabci na gari, duk wani abu da zai faru da kai ko da gidanka ko da wani abu, kafin idan ka fita, kafin ka dawo, ya riga ya sani zai san dakai. Maƙwabtaka da kuma rayuwa da mutane ko da kowace kalan mutane yana da muhimmanci sosai. Ka zama na mutum ne mai riƙon amana ko ba na riƙon sanka, ko ba mutum ne mai mutunci, kowa zai ganinka da ƙima cikin al'umma. Amma in ya zama na baka da mutunci, kowa zai rinka kuka da kai a cikin mutane. Zama da kowa lafiya da kuma haƙuri shi ke sa kowa ya tabbi ke, wanka yaji na sanka ba wai kuma inda kaje a ce wannan bai da muhimmanci ba, bai da mutunci, bai da mutunci, bai da amfani wannan haka.

Inda nake sasanta rikici a wajen aiki shine ta hanyar sauraron kowa, in ji bayanan kowa ba wai kaji ɓangare ɗaya ba. Kowa in ya faɗa mun nashi matsalan na saurara, na saurara na wannan, na saurara na wannan sai daga baya in zo in haɗa. In gane me gaskiya da wanda be da gaskiya sannan kuma wanda be da gaskiya in ja kunne shi in faɗa mai. Wanda yake da gaskiya mai laifi in bashi laifinshi, wanda be da laifi in bashi, in bashi haƙuri a mai makon in me hukunci. Ya danganta da kalan abin da ya faru musamman a wajen aiki. Duk wanda yayi laifi a hukunta shi wanda be yi ba kuma shi ma a ba shi rashin laifinshi. Shine tayi adalci amma duk lokacin da ya zama na mutum ɗaya ne zai zo ya faɗa maka laifi baza ka saurara daga ɓangarori biyu ba to za a ringa samun matsala. Wani zubin in mutum ya iya magana ko kuma wanda ya kawo ƙara in ya zo ya kawo ƙara kawai ya faɗa sai ka ga kawai shine mai gaskiya a ba haka ake sharya abu ba duk lokacin da aka kama ƙara kuma mutum ɗaya ya kama ƙara to ka saurari ɗayan abokin ƙaran nashi wanda ya kawo ƙara shi ma ka ji meye damuwan shi ka ji meye matsalar haka ake yi.

Gaskiya na fi son tasi in lokacin zuwa makaranta ne saboda ina da mota amma kuma ina nafi son tasi saboda tasi shine kaɗai wanda zaka je ba wanda zai takura maka kai kaɗai za a ɗauka a motan ka. Amma in bas ne ko zaka ga an tsaya ai ta tsayawa a yi ta tsayawa har ɓata muku lokaci kuma hakan zai saka sama matsala wajen inda aka je wajenmu. Musamman inda zaka je in kana sauri ne. In ka hau bos zai ringa tsaye tsaye har ya ɓata ma lokaci amma in ka hau tasi straight zai kai ka ba wanda zai tsaya ya ɗauka. Gaskiya taksi yafi mun sirri kuma yafi zama daɗi da rayuwan da nake san yi. In ka ga na hau bus to d-- ya zama na dole ne ko kuma ba yinda zan yi. Amma taksi shine ko me afi zama da rayuwa na daɗi daga inda kake so kai. Da ka ga ba matsala kaje inda zaka je da sauri an jira ka ka yi abin da za ka yi ka dawo amma bos sai dai ya y-- tsaya ya sauke ka a bus stop kuma taksi zai iya shiga da kai har cikin unguwa cikin layuka amma bos ko sai dai ya tsaya da kai bus stop ka ƙara hawa wani abun hawa ya kai ka cikin layi amma in ka hau taksi duk inda kake so zai kai ka. Shi ne gaskiya na fi jin daɗin taksi akan bos.

Eh ina yin kiran bidiyo musamman ga abokaina da kuma 'yan uwana wanda muke nesa wanda ba mu haɗuwa. Mun duk lokacin da muka yi bidiyo call sai inji kamar muna kusa tare. Hakan kuma na sa min jidaɗi in ga kamar ina ganin su in sai ina kewan su sai in kira su. Kiran bidiyo call gaskiya yana min daɗi sosai. Lokacin da nake nemen su nai kewan wani abokina ko wani ɗan uwana ko wasu masoyana wanda nake so. Duk lokacin da na kewan su sai in kira su da bidiyo call ko da suna nesa ne sai in ga kamar muna kusa tare. Sai hakan ina dan samun naji kewan su ya ragu domin komin nisan da suke. In na kira zan gan su zan gani suke zan ga fuskarsu. Fiye da a ce kawai kiran waya audio call.

Eh ina da manufa na wata-wata. Manufa na, na wata-wata shine tsari na duk abin da zanyi a cikin wannan watan na kuɗi. Nakan ware kuɗaɗen da ya kamata in yi abubuwa na ko kuma na karatun da ya kamata in yi ko kuma na inda zanjei na tafiye-tafiye. Duk wani abu da zanyi duk wata nakan yi budget, nakan yi tsari, tsari na da kuma abubuwa na. Duk abin da zai zo min sannan kuma nakan ware lokaci da kuma kuɗi wanda ko da wani abu ya zo min wanda ban tsara da shi ba sai in yi amfani da wannan lokacin da ko kuma da wannan kuɗin, ya danganta da ko wanne ne a ciki. In mutum komai in zaka yi in kana da manufa zaka ringa ganin cigaba a rayuwan ka. Ba waye zama na kawai baka da manufa ba baka da inda ka dosa. Duk abin da zaka yi in kana da manufa ko inda ka dosa ba zaka ringa ganin banbanci da wanda bi da wannan tsari. Zaka ringa ganin abun ka cikin tsari da koma rayuwan ka cikin kyau.

Ni ƙaya ina amfani da waya na sosai. Ba zan iya lissafa ko so nawa ba ne, amma musamman lokacin, lokacin, lokacin, lokacin bacci ne kawai ba na iya amfani da waya na. Amma da safe, da rana, da yamma duk lokacin da ba na bacci ina amfani da waya na kira, message, sakonni, waya duk abin da ya kamata ba na wasa da su. Wani zubin kuma ina aiki sai in sa waya na a DND inda baza a takuramin ba daga message ko wani abubuwa. Duk waya na ne ita take mun wada abubuwa. Kuma ina ba waya na muhimmanci saboda ina yin abubuwa masu muhimmanci da ita. Waya na ita ne komi nawa. Ina yin abubuwa masu muhimmanci sosai. Ina ba ta muhimmanci wajen yin ayyukana na yau da kullum.

Gaskiya ina da takalma da yawa kuma kala kala, ya danganta da ni daga abin da zan je da kuma abin da zan yi. Takalma na ba zan iya yin kirga yawansu ba a jiya su gaskiya. Ina sa takalmi sosai, musamman takalmi wanda bai da nauyi ko kuma takalmi wanda bai da takura. In ka sa flat shoe haka ko wani abin nan wanda bai da nauyi. Hatta takalmi na, na wanda nake zaman ɗaki ko kuma zaman gida da shi, kalan shi daban ne wanda ba shi da nauyi kuma flexible ne bai da takura. Duk in da zan je yana da daɗin tafiya, duk dabanci ka tafiyar ƙasa ba amma ina sa takalmi masu lasting, masu kyau.

Eh ina kulle ƙofa kullum idan zan fita ko kuma idan na dawo a aiki. Idan zan fita nakan kulle ƙofa na, na sa kwaɗo mai yawa, babban kwaɗo na rufe. In kuma na dawo daga wajen aiki idan ina gida ko kuma in ba zan yi nisa ba na kan sa ƙaramin kwaɗo ne, ƙaramar makulli ne in rufe saboda tsaro da kuma security. Duk inda zan je nakan yi amfani da kuma nakan sanar wa mai gadi da cewa na fita don ya san bani a gida.

Ya danganta. Ina taimaka wa mutane wanda suke ƙasa da ni da kuma wanda suke sama da ni musamman a wajen aiki. Waɗanda suke ƙasa da ni na kan taimaka musu da shawara da, da koya musu aiki yadda ya kamata. Waɗanda suke ƙasa da ni, waɗanda suke sama da ni suma ina taimaka musu da shawara da kuma yin tunani da taimaka musu da aiki da kuma suma suna taimaka ma rayuwana. Duka dai muna taimakon juna. Maƙwabta na ina taimaka musu da wasu zubin nakan taimaka musu wajen aikace-aikacen taimako wajen aikin unguwa ko kuma gina al'umma musamman yaran su. Nakan taimaka ma yara, wasu yara da zuwa kuɗin makaranta domin suyi karatu ko kuma na kai su makaranta mai kyau a ringa biya musu da kuɗin makaranta domin suyi karatu mai kyau ko kuma ɗaukan malami wanda zai zo ya koya musu karatu. Wani zubin ƙaramin abu za ka ga ya zama babba. Kai kana rena shi amma ba ka san mahimmancin da tasirin da zai yi ba musamman a bangaren karatu. Ka koya ma yaro ɗaya karatu ba ka san me zai zama ba, ba ka san mutane nawa zai taimaka da wannan a ƙaraton ashewa. To haka yana da mahimmanci sosai.

Launin ta waɗanda na ke so in yi amfani da shi shine baƙi. Saboda baƙi yana fitowa a kowane kalan abu kuma yana da kyau sosai. Na fi son in ga rubutuna yafi kyau sosai in nayi amfani da launin baƙi wajen rubuta shi. Ko wane launi dai yana yin kyau amma dai na fi son yin amfani da launin baƙi. Yafi futo mun da rubutu na yanda nake so da kyau a ido da komai.

Teburina wajen, teburina inda yake wajen aiki shine yana da faɗi kuma yana da girma. Nakan ajiye duk abubuwan da nake fi so a, na fi amfani da su a kusa, wanda ban cika amfani da su ba kuma ina ajiyesu a nesa saboda abubuwan da nake so inyi amfani da su inna ajiyesu kusa bazan sha wahala wajen ɗauko shi ba ko kuma nemo shi ba. Wanda kuma abubuwan da ban cika amfani da su ba sai in ajiyesu a cikin durowa na ko cikin wadrof, tebura na gefe, wanda ba suna kusa da ni ba ne.

Ina yanke farce sau ɗaya a sati. Saboda yanke farce yana da muhimmanci sosai ga tsabta da kuma lafiyan ɗan adam. Barin farce yana taimakawa shiga wajen shigan kwayoyin cuta cikin farce musamman in kana yin amfani da hannunka wajen cin abinci ko sauraron a hika. Amma idan kana yin yanke farce, kwayoyin cuta ba za su samu daman shiga ba kuma zakai hannunka zai yi kyau ba dai da da datti ba ko rashin tsabta ko wada abu.

Eh, inna tashi zan fita zuwa wajen aikina. Nakan shirya da sassafe sannan in yi tunanin abubuwan da zan fara yi idan na je wajen aikin. Nan da nan sai in kulle gidana, in hau mota in tafi. Idan wajen na je wajen aikin, nakan zama in huta na minti biyar kuma in yi tunanin akan abubuwan da aikin da ya kamata in fara yi, in tsatsara su, in shisshirya abubuwan da ya kamata in shirya sannan in fara yin aikin da zan yi. Komi yana yin shi ne da tsayi da tunani.

Ban cika son abinci mai yaji ba, saboda abinci mai yaji bi da yana da sa jan ƙishi kuma yana da damuwa sosai. Amma in duk lokacin da zan ci abinci ina son abinci wanda bai cika rashin yaji ba kuma bai cika yaji sosai ba, ina son the ɗan daidai. In na cika yaji a abinci gaskiya bana iya ci mafi yawancin lokaci. Amma kuma yajin yaɗan yi ɗan sobo sobo daidai dare nakan iya ci. Amma in yi yaji sosai da yawa bana iya ci saboda bana son abinci min da yake da yaji sosai.

Gaskiya ma na iya gabatar da rahoto saboda ba aikina bane. Ni kaman mun hala wani zuben bai da rahoton abinda ya faru, in ce ga shi anyi kaza, anyi kaza, anyi kaza daidai da daidai gaskiya yana mun wahala saboda ba aikina bane kuma ba wai ni ba mutum bane mai son magana sosai akan kowane abu. Ni kan maida hankali ne kawai wajen abubuwan da suka shafe ni da kuma aikin da, da nike yi. Amma idan ya zama dole ko a makaranta ance muyi wani presentation ko abun nan ko report hakanan nike kokarin in yi didihin da zan iya.

Ni ina sanya tabarau musamman na lokacin da ake rana idan zan fita da rana ko kuma lokacin iska. Ina taimaka min wajen ido na da lafiyar ido na. Sannan kuma yana yin ado da shi daidai. Yana min kyau lokacin in na sa ne gayu na kan sa shi yana min kyau sosai musamman yanda yake yana na gayu kuma na magani. Sa tabarau yana kare lafiyar ido sosai kuma in ka saba da jin amfani da shi za ka ji daɗin shi. Yana da daɗin amfani da daɗin al'amara sosai.

Eh ina iya tsallake igiya, musamman wajen yin training, da training ɗin da nake na-na safe. Ina motsa jikina duk safe saboda in iya abubuwa da dama yana taimaka mun tabe tsalle motsa jiki na tsallake igiya, yana taimaka mun sosai wajen jin daɗin jikina da aikin da ya kamata in yi sosai. Yana kuma taimaka mun wajen jin daɗin jikina.

Abin da nake lokacin na kama da mura shine, farko nakan yi amfani da ruwan zafi na wajen yin wanka na da duk abin da zan yi da ruwa mai zafi. Zan daina yin amfani da komi am-- da ruwa mai sanyi a duk abin da nake yi. Sai nan kuma, nakan sa abu, kayan yaji kamar su citta da abubuwa. Nakan sha tea shi yana taimaka min sosai wajen jin daɗin jikina. Idan na ga kwana ɗaya bai daina ba, sai na ɗauki-- na je asibiti. Zan bar likita ya rubuta mun magani ko ya ba ni maganin da ya dace. Idan na sha maganin, idan na ji daɗi to, zan-- in na ji daɗin jikina ko ya daina, zan dakata. In kuma na ga bai daina ba har na je wajen likita bai daina ba, bayan na ƙara mai kwana biyu sai in ƙara komawa wajen likita in faɗa mai ga ba abin da nake ji. In zai san ja mun magani ne ko kuma ya rubuta mun wasu ko ya ba ni shawarar abin da ya kamata in yi sai in ji. Haka nake yi wajen magance duh-- murar da nake yi.

Idan ya zama dole ina raba wajen da nake a yanar gizo in kuma bai zama dole ba gaskiya ina bana son raba. Kuma idan ya zama dole sai na yi shi, sai na raba sannan zan yi gaskiya ban cika raba inda nake a wa yanar gizo ba saboda bana son a san inda nake ko kuma saboda tsaro da kuma abubuwa. Na yi cross, na yadda da inda na tsayar, she, inda na shiga zan iya yi in kuma ban yadda da wajen ba gaskiya ba zan iya raba inda nake ba.

Ina gina dangantaka na kasuwanci wajen, wajen matunta da girmama kostomana. Dole ne duk wanda ya zo shagon ka ko inda kake kasuwancinka ka girmama shi, ko mun girman shi ko mun ƙanƙantan shi. Karka rena kowa, ka ba ma kowa girmamawa da mutuntawa. Hakan zai sa mutane su ji suna son zuwa inda suke kuma ya bunƙasa kasuwancin ka daga, daga, dangantakan ka da mutane kowane kala. Duk inda ka shiga kuma za a ji ana kiwon ka ana son ka.

Launin ido na shine fari da baƙi. Amma wani lokacin idan ina ciwon ido ko bani da lafiya, launin yana canjawa. Danyi ja, daga ganin idon zaka gane da akwai damuwa ko ina cikin lalura. Amma idan lafiya na ƙalo ko bana cikin damuwa ko bana jin bacci ko wani abu, za ka ga ido na fari ne da baƙi.

Lokacin da nake cajin waya na, bana cajin waya gaskiya sai in cajin wayar ya kusan ƙarewa. To dai in ya kusan ƙarewa in ina inda zan iya sa caji ne ko ina gida ko ina ofis zan sa. In kuma bana inda nake ne ko da yaushe ina da ƙaramin power bank saboda bana barin waya na ta mutu. Kullum tana da caji. In ina inda ba zan iya sa cajin bane sai in sa shi da power bank ɗina tayi domin tayi caji. Amma in ina gida ne zan bari sai zan kwanta zan sa shi a caji sai in kashe waya na in kwanta. Da safe zan tashi waya na ta cika. Duk abunda zan yi zan nasan za ta bari za ta ishe ni.

Gaskiya ban cika karanta jarida ba, sai in na samu lokaci sosai. Yawanci jaridar da na fi karantawa inda ni ke ganin labarai ta waya na. Gaskiya yanzu ban cika amfani da jarida ba, saboda duk abin da zan gani ina karanta shi ne ta waya na. In bibiye labaran da ni ke so in bibiye wanda ba na so in daina bibiyan su. Ta waya na ni ke karanta ko ni ba ta jarida ba gaskiya. Amma da na yi karatun jarida amma yanzu gaskiya ba zan iya yiba sabida ba na da lokaci. Ban ma dai cika ganin inda ake sayar da jaridar mobile da na han tsaya in saya ko yunwa abun.

Abin da nake farkon lokacin da na isa ofis shine in tsaya in huta. Idan na huta sannan in fara tunani da kuma tsara abubuwan da zanyi. Saboda ina tsara wajen yin tunani da tsara abubuwan da zanyi yana taimaka min in yi abin da ya dace ba in je in yi abin da bai kamata in yi a lokacin ba. Saboda ina bin abubuwa na daki-daki ka fara yin abubuwan da ya dace kafin ka zo ka yi wayanda bai kamata ba. Na, na?

Eh! Ina iya hawa keke saboda na saba da hawa keke tun lokacin ina ƙarami. Amma yanzu gaskiya na ɗau lokaci mai tsaho raban da in hau. Lokacin da na hau keke, lokacin da na hau keke da gaskiya ina jin daɗi. Na ji daɗi hawa, hawa sosai saboda hawa keke yana sa ka motsa jiki ka kuma ji daɗin jikinka ka, ka motsa, ka motsa jikinka kuma tafiya. Hawa keke yana sa in ji daɗin jikina in na ɗan hau, na ɗan lokaci. Amma yanzu gaskiya tunda na daɗe bai hau ba idan na hau zan ji kaciya da kuma rashin sauro. Zan cika ban bantaba wa ba amma na saba da hawa keke da. Duk inda zan je da makaranta da abubuwa ina hawa zuwa ne a kan keke na. Amma yanzu tunda na girma ba, yana min wahala ma in hau keke sai yin shekara da shekaru ban hau ba. Sabanin yan da da kullum ina hawa, na ma fi son in hau inda za'a aike ni da sauri zan je. Amma yanzu ƙaraben keke ka ce in hau ba zan iya hawa ba.

Kalan jakar da nake kai shine baƙi. Ina son jin daɗin amfani da shi da kalan shi saboda yana ɗauke mun, yana man kyau da kuma tsarin da nake kai, da kuma tsarin da nake kai. Ina jin daɗin amfani da jaka kalan wanda nake kai. Kalan launin shi da komi da girman shi. Baƙi yana da kyau sosai kuma yana shiga da kowane kala kuma yana yin kyau da kowane kala.

Kalar naman da na fi so shine naman kaza. Naman kaza yana min daɗi sosai kuma na fi jin daɗin shi fiye da kowane nama. Naman kaza yana min daɗi musamman idan aka soya shi, aka yi miya da shi ko kuma aka soya shi da ban ko aka gasa shi. Abin da aka yi da shi yana min daɗi kuma yana da sauƙin samu da sauƙin sarrafawa fiye da sauran. Naman kaza yana da daɗi sosai kuma yana da laushi kuma yana da, yana da daɗin amfani sosai. Kwai dai matsalar shi yana daɗe wa kafin, yana daɗe wa kafin yake lalacewa. Ba ya lasting sosai amma jan nama daga shi sosai naman rago. Naman rago shi ma yana da daɗi sosai kuma yana daɗe wa sannan kuma yana da daɗin ci sannan musamman ma idan an gasa shi. Shi ma ina jin daɗin shi sosai yana kuma da daɗi sosai. Ina jin daɗin amfani da shi.

Gaskiya bana zuwa gidan fim saboda bana da lokacin da zan je in kalla fim haka. Lokacin da nake ina gida ina zuwa kawai in kalla a ɗakina ne ko kuma a waya na. Amma bana da lokacin da zan fita in je wani waje in kalla fim. Amma ina fatan in yi ko da sau ɗaya ne da ni da wanda nake so da ni da budurwa na. Ita tana son zuwa kallon fim ni kuma ni ne bana son zuwa saboda ina faɗin mata bana da lokaci. Amma ina son mu ware lokaci ko sau ɗaya ne mu fita da ni da ita mu ga, mu kalla fim ɗin mai kyau wanda muke bukata mu kalla.

Burina a aiki shine wajen ganin na yi aiki mai kyau da kuma na wuce matsayin da nake a yanzu. Ba ni da buri shine, babban burina shine in ga na yi wuce matsayin da nake a yanzu, in ga na gina rayuwa na da kyau da kuma tsari, musamman wajen na taimakawa wasu wanda ba su kai ni ba su ma sun kawo matsayin da nake ko kuma sun fi na a rayuwa. Duk wannan ba wani abu bane in ka taimake wani. Ba ni da burin da wacce in ga na taimake 'yan uwana da iyayena da dukkan wanda na kusa da ni.

Eh ina kallon inuwa na wannan amma wani lokaci ba ko da yaushe ba. Wani lokacin in ina tafiya a ƙasa ina kallon inuwa na, sai ringa ganin inda nake takawa da kuma yanayin tafiya na. Hakan na sa ni tunani ina yi ina ɗan tunanin rayuwa da a wula maranyuwa da kullum. Ina da kyau sosai. Wani zuben ina yin tafiya ne ma ƙawai ɗa Mosa ɗan jinjina da kuma yin tunane-tunane abubuwan rayuwa ne.

Gaskiya ina yin amfani da intanet sosai a rayuwana, saboda komai zan yi da intanet nike yi. Baramma iya zama in yi mintoci kaɗan ma ba da data. In bani da data ma ban iya kunna wayana ba, na amfani da kwamfutana. Komai nawa tsayawa yake saboda intanet yanzu komai da shi nike, da shi nike bincike-bincike a aikina, da shi karatu, da shi komai da nike yanzu da shi nikeyi. Bastan da ba abin da zan zama yin da rayuwa ta juya komai da intanet ake yi. Da intanet za ka san abubuwa da dama, za ka gara, za ka yi karatu, za ka koya abubuwa, za ka san abin da ba ka sani ba, za ka karanta labarai. Sabo ya zama babban bangare ne na rayuwana wanda nike ma horon shi ko da yaushe. In ba shi ba zan ma iya gudanar da abubuwa ba da yawa sosai.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na saboda ban san yanda musamman masu muhimmanci. Komi in za ka yi idan ka ajiye kwafin ko da wajen buƙatar shi ya tashi in ba ka ga ɗayan original ɗin ba za ka iya amfani da kwafi ɗin saboda yana da muhimmanci. Komi zai iya zama na kana da shi ba guda ɗaya ba ko da ba ka ajiye shi soft one ba ka ajiye kwafin a wayan ka ko hoto ne kai snapping ɗin shi. Hakan yana da muhimmanci sosai kuma zai iya zaman maka shaida na cewa ɓacewa yayi kana da wannan takarda.

Abubuwan da nake yi don ƙara aiki shine na tsagaita lokacin aikina sosai saboda ina yin maintaining, ina tsara komai in fitar da lokacin yin aiki da kuma lokacin da ba na aiki ba. To lokacin da ba na aikin ba idan ya kamata in ƙara wani aikin sai in yi mai mahimmanci sai in rage aikina na gobe. Idan kuma na gaji sosai sai in rage aikina ya zamana sai gobe in bar aikin sai gobe in ci gaba. Komai na kai yi shine dai ya danganta da kuma tsarin da yanda yake kai.

Gaskiya duk lokacin da babu wutan lantarki nakan ji na gaji. Ko inji ka sala sai in ji na jin bacci. In kuma wayana a kunne ne nakan iya sa kallo in yi ko kuma in yi wani aikin da ba shafar wutan lantarki sosai ba. Gaskiya ma ba mu cika su samun rashin wutan lantarki ba. Ko da yaushe muna da wutan lantarki kuma ma in babu na san muna da solar shima zai taimaka min wajen rage duk da dai bai yi kama da wutan lantarki ba solar amma shi ma yana da nashi amfanin. Zaka kashe kuma zaka yi caji, za ka yi abubuwa da dama.

Gaskiya bana kunna candle gida saboda beda wani amfani. Kullum inada wuta kuma inada haske to ba abun da nakeyi da candle. Nakam ma ni daɗe banga candle ba. Nama mance dashi sai yanzu da akayi maganar. Gaskiya bana amfani da candle kuma bana kunnashi a gidana. Saboda yana bi na rashin amfanin shi. Yafi amfanin shi yawa. Inka kunna candle ka kwanta, kai bacci kullum kana fargafa ko iska yazo ya hura wutar. Ina daidai da matsala sosai gaskiya candle. Amma in wutan lantarki ne ko kuma torchlight ko kuma wani abun mai haske zakaga hasken ka kuma baya tare da matsala kana fargaban wani abuba so. Gaskiya ni inama tsoran candle ne shiyasa ban amfani dashi.

Gaskiya lokaci na rana da wanda na fi so shine bayan, bayan na dawo daga aiki wajen da asir. Lokacin ina cikin hutawa kuma na gama duk aikin da nikeyi na dawo gida, hakan yana sa ni in ɗan yi tunani, in kira ƴan uwa da abokan arziki, in yi sauran uzurana, ayyukana da kuma ɗan inda zan yi abun da ya kamata in yi a gida in yi sannan in ci abinci in huta. Nakan ji daɗin lokacin nan saboda ina cikin ƙamun kwanciyar hankali ba wani aiki da nake tunani ko kuma tunanin wani abu da zai dame ni. Ina sani farin ciki a wannan lokacin, ganin na je aiki dina lafiya, na dawo lafiya kuma na gama duka aikina. To ina samun farin ciki sosai sai kuma fara tunanin abun da zan yi gobe in fara tsare-tsare na.

Gaskiya, gaskiya nafi ci da cokali. Bana cin abinci da hannu saboda hannu ba ka san me ka taɓa ba. Yana da rashin tsafta sosai da kuma kana ma'amala da mutane ka gaisa da wannan, ka gaisa da wannan. Kwayoyin cuta sunfi yaɗuwa a hannu sosai. Gaskiya na kan ci da cokali ne sannan kuma a wanke cokalin a tsaftace shi. In san ƙara amfani da shi shima in ƙara ci da cokali. Bana amfani da hannu wajen cin abinci saboda da hannu nike kowane aiki toh kuma in na zo ina cin abinci da shi, gaskiya da matsala sosai.

Ina goge haƙora na sau biyu a rana. Nakan goge da safe kafin in fita aiki, in goge in yi wanka, in shirya in tafi aiki. Sannan kuma idan na dawo daga aiki, na gama nakan yi, nakan je wajen dadaddare in tayi kafin in kwanta nakan ƙara goge haƙora na. Hakan na sa ni naji dadi a cikin bakina kuma da tsaftace haƙora na. Ba wani abu da zai dame ni, na ji abun nan sosai. Sannan kuma duk bayan wata uku ko dik she, bayan wata uku nakan je wajen likita ya wanke mun haƙora na sosai. Haka yana sa mun cikin tsafta da walwala. Ko inda zan shiga zan iya buɗe bakina ba wani matsala.

Fim ɗin da nake so in kallo shine fim wanda ake tseran mota, wanda ba a cika faɗa ko wani action sosai ba. Fim dai mai kyau ko kuma wanda ake soyayya ko kuma labari mai daɗi haka. Ban cika son fim wanda aka cika faɗa sosai ba ko aka cika, aka cika faɗa sosai ko kuma wanda aka cika ƙarya da yawa sosai a cikin fim ɗin ba. Na fi son sanin ganin labari mai kyau wanda zai taɓa maka zuciya ba wani abun nan sosai a cikin labarin. Kaman fim ɗin, ina son fim ɗin kallon fim ɗin Amurka sosai fiye da yadda nake kallon, son kallon fim ɗin Indiya.

Eh ina iya kunna wuta. Wuta musamman idan gas dina ya ƙare ko kuma electric dina ya ƙare. Zanje inyi amfani da itace in kunna ko kuma inyi amfani da risho dina in kunna wuta. Ya danganta da abin da nake amfani dashi. Wannan ina ajiye sune saboda ban san tsaron lalura ko da wannan gas yaƙi aiki ko ya ƙare ko kuma in bamu da wuta sai in kunna wannan inyi amfani da shi ko wannan da nashi amfani.

Eh ina zama kan gwiwa na wani lokacin amma ba ko da yaushe ba, musamman idan na zo yin sallah ko na zo yin wani abu mai mahimmanci wanda nake ya kamata in duka ko kuma ina stretching ɗin jikina. Hakan yana taimaka min wajen warware wa ga motsa ga buƙatuna inda nake so. Sannan kuma zama kan gwiwa ba in na zo na gaskiya ba na dadewa ina iya zama amma ba na iya dadewa sosai.

Gaskiya ba na rera waƙa lokacin da nake wanka. Lokacin da nake wanka, ko ina mai da hankali ne wajen yin da abun da zan yi in yi sauri in fito daga banɗaki. Amma lokacin da nake iya rera waƙa, lokacin da na gama wanka, zan kwanta ko kuma ina tunanin abubuwan da zan yi, sai in zauna in yi, in yi aikin da nake ko wani abu. Shine lokacin da nake da shi.

Gaskiya ban ci kacin tafarnuwa ba saboda warin shi bai mun daɗi gaskiya amma kuma na tabbatar likitoci sun ce eh yana ƙara lafiyarsu. Hakanan zan zo yin ƙoƙari in saba ma kaina in fara ci saboda ƙara lafiya ba wai don san raina ba musam lokacin amma gaskiya ko zan ci bazan ci lokacin da zan shiga cikin mutane ba saboda warin shi wani zai ga zaka takura mai bai cika so ba kana shiga cikin mutane za su ringajin warin shi duk inda ka yi.

Eh waya ta tana daidaita haske da kanta. In na shiga inda yake da kwai haske sosai, sai waya na ta rage haske da kanta. Saboda ba zan ga waya na da kyau ba idan na shiga waje mai haske kuma hasken wayan na da haske sosai to sai ta rage haske. Idan kuma na shiga inda bi da haske sosai sai ta ƙara ma kanta haske da kanta. To haka ne waya na ta daidaita amma kuma wani zuben idan bani can tsarin da kaina nakan iya in jire shi saboda ba ko da yaushe nake barin tsarin waya na haka ba.

Eh ina cin citta a abinci sosai saboda yaji shi bai da yawa kuma yana ƙara ma abinci daɗi. Musamman a yi farfesun nama ko a sa mai ginger yana da daɗi sosai ko kuma a yi ginger na sha drinks kawai a ringa sha da a haɗa shi da abinci, shi ma yana min daɗi sosai. Citta nada mahimmanci sosai kuma yana ƙara lafiya, yana ƙara lafiya sosai. Lokacin da na ci citta nakan ji daɗi a jikina da kuma maƙogaro na yana ƙara lafiya sosai inji likitoci.

Ina aiki tare da ƙungiya, kowane ƙungiya da nake ciki, wajen sanin meye matsayina da menene aikina. Nakan iya yin daidai aikina, in yi iyakan bakin ƙoƙarina, in yi aikin da yake gabana. In na gama aikina, duk wani mai taimako ko wanda bai gane bayanin da aikinsa ba, zan iya taimaka wa wani da, da aikin da yake yi idan na gama nawa. In kuma ni ma nawa ina buƙatar tambaya ko kuma ina neman taimako, zan tambayi, zan tambayi wanda yake gaba dani domin ya taimaka mun. Haka nake tafiyar da duka amurana na wajen aiki da kuma wajen ƙungiya da kuma makaranta. Haka nake tafiyar da rayuwana. Bana jin kunyan tambayan abin da ban sani ba, domin tambaya ba wai faɗuwa bane.

Ina kare kaina daga sauro wajen idan na dawo gida na kan yi feshin maganin sauro sannan na rufe ko ina windoje da ƙofofi sannan in sa in feffesa magani. Idan kuma ban son fesa maganin nakan iya shiga net in rufa. Sannan yana taimaka min wajen kore sauro saboda bana son sauro ya cije ni. Sauro yana sa zazzabi sannan kuma da ciwo kala kala da sauro yake sawa to ina tsoron shi gaskiya. Tun da ya taɓa sa min zazzabi na je asibiti nai ciwo sosai. Tun lokacin nake saurin sauro ya cije ni.

Eh ina amfani da sauro, maganin net ɗin sauro saboda yana taimaka min sosai wajen yin amfani. Kare ni daga sauro. Sauro baza su shigo inda nake ba. To wani lokacin idan ba na kwanta a inda ba net sai ka ga sun zo sun ciccije ni amma idan na sa net ɗin, dukda bana jin daɗin shiga kwanciya a cikin net ɗin. Amma haka nan nake kokari na kwanta saboda yana min maganin, yana min maganin, yana min maganin sauro. Haka nan nake haƙura in kwanta.

Gaskiya bana kunna Bluetooth kullum ba ko da yaushe nake kunna Bluetooth ba. Lokacin da nake kunna Bluetooth shine lokacin da bana aiki ko kuma ranar weekend. Idan ina gida sai in kunna Bluetooth ina yin connecting waƙa don sauraron kiɗa ko kuma karatu ko kuma wani abu da mai mahimmanci da nake so in saurara. Ina yi ina yin aikin da nake yi a gida. Hakan yana sa ni in yi bakewa, in mance da, da kuma rage mun gajiya da kuma tunanin nakan abun da nake yi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga saboda lau taushin shi da kuma ya fi mani jin daɗin sawa. Ina son tufafin auduga sosai kuma na fi jin daɗin amfani da shi. Nakan sa kuɗi na saye tufafi na ne. Gaskiya in na gane ba auduga bane, bana iya cire kuɗi in saye shi kuma bana iya. Sai dai in an ban kyauta kuma ko an ban kyauta gaskiya ban cika sawa ba. Amma inda abin da na saya indai tufafi ne toh haka na auduga ne kuma yana mani daɗi sosai. Ina jin daɗin amfani da shi.

Yaya kuke bikin? Inda nake bikin ranan haihuwa na shine 'yan uwana da abokan arziki ko bana zuwa ayi labari, ayi ci abinci, a ci a sha, a tuna baya sannan kuma a taya ni murna a bani kyaututtuka. In an bani kyauta nakan yi murna kuma naji daɗi ko man ƙyanƙyanten kyautar da aka bani nakan gane mutum ya damu da nine hayya sa yarwa. Wanda ma bai bani ba shima bana jin bani damuwa saboda biban ban saboda ina tunanin wata rana shi ma zai zaɓi zai bani abin kyauta.

Gaskiya nafi son miya me zafi saboda nafi jin daɗin amfani da shi. Idan miya ya yi sanyi ma bana iya amfani da shi, duk suka sai dai an ƙara ɗumama shi. Saboda miya mai sanyi bai mun daɗi kuma bana jin daɗin. Gaba ɗayan tali ma abinci in ba in ba me zafi ba ban iya ci. In kaga na ci abinci mai sanyi kawai bayan da zanyi ne ko kuma ina inda ba gida na ba ko kuma inda naje babu dama in tambaya a bani mai zafi. To hakanan zanyi manage a bani mai sanyi hakanan.

Wani irin waya ka ke amfani da shi? Wayan da na fi amfani da shi shine wayan Android, saboda na fi kuma kamfanin Redmi. Ina da Samsung, ina da iPhone amma ina fi amfani da Redmi dina saboda abubuwa na da yawa sun fi, sun fi yawa a ciki. Sauran ina yin amfani da su ne time to time, banma cika fita da su zuwa ko'ina ba. So ina jin amfani da shi ko wanda kuma aikin da nake yi da kuma amfani da nake yi da shi.

Ina rubutawa duk kuɗin da na kashe wajen aiki ina rubuta kuɗin da na kashe wajen aiki saboda tsari ne a wajen aikinmu duk abinda ka yi da kuɗi na shiga ko na fita dole ka rubuta saboda kuma shaida da rasit duk abinda za ka yi yazamana da koyi rubutu yafi baya kuma zargi ba kuma tare da taɓa ko sisi na wanda ba naka ba.

Eh ina dafa abinci amma wani rashin lokaci na yake hana ni dafawa. Bana da lokaci ko da yaushe ina aiki amma duk lokacin da nake da isasshen lokaci na fi son in dafa abin da nake so in dafa da kaina. Bana tunanin komi zan iya girkawa da kaina. Bana tunanin wani ye mun kuma na fi jin daɗin girkin da na yi da kaina yafi mun daɗi. Na fi jin cin shi cikin ƙwarin gwiwa da kuma kwanciyar hankali. Ba wani tunanin da nake ko wani abu a sawa abun da bana so.

Ina hado da abokan aikin tafiya, ta hanyar zamani kamar misali ta hanyar tallata kaya na ta kafofin sada zumunta da kuma intanet da dai duk abubuwan da ya kamata. Bilbo, jarida da sauran su. Ina tallata kaya na duka ta hanyar da ya kamata sannan kuma ina samun kostoma.

Ina son cinyadda hutu na zuwa ƙauye ko kuma zuwa sabon wani waje inda ban taɓa zuwa ba. A rayuwa na ina son zuwa wajaje da dama domin karanta mutane da sanin halin mutane kala kala. Hakan na ƙara muka ilimi na rayuwa da sanin ɓangarorin rayuwa da sanin nazarin halayyar ɗan adam da mutane kala kala. Tafiya na da muhimmanci a rayuwar mutum kasan ɓangarorin mutane kasan ko ina yana da muhimmanci da kuma taimako a rayuwa.

Gaskiya bana zuwa ka, gaskiya bana zuwa kasuwa da kaina saboda bana siyan, bana siyan sai dai in aika yaro ya siyan mun komi. In kaga nayi siyayya a kasuwa to ta waya na ne zan sayi, zan yi order daga abin da nake so sai a siyo mun a kawo mun duk inda nake. An sa address, ina da location dina amma bana iya zuwa kasuwa da kaina saboda mutane da kuma cunkoso.

Ya, yin da nake son dafa ƙwai shine ina dafa ƙwai ya dafu ya dafu sosai. Sannan kuma idan ya nuna na tabbata yayi bana yin saurin cirewa saboda bana ganewa ko ya idan ya nuna da wuri ko idan bai nuna ba. Idan na gane ya dafu, ya dafu na bashi kamar mintoci da yawa haka sai in ciro shi. In samu koda in haɗa shi da abin da nake so, in ci ko indomi ko da, ko da wani abu da nake so in haɗa da shi. Ina son cin ƙwai kuma sosai. Yana mun daɗi sosai kuma yana riƙe da, yana riƙe ciki shi. Yana da amfani a jiki sosai.

Man da nake amfani da shi shine Vaseline lokacin da lokacin zafi. In kuma lokacin sanyi ne, ina yin amfani da cocoa butter saboda ya fi riƙe mun jikina kuma bai sa yana rike mu gyara mun fata na sosai. Bawai na cika amfani da mayika kala daban daban bane sannan kuma da akwai face cream wanda shi ma ina amfani da shi. Shi ma ina amfani da yana jin daɗin shi sosai da kuma serum. Shi ma yana jin daɗin amfani da shi sosai.

Eh ina son, ina son yin tunatarwa wajen yin musamman aikin da ba na so na manta da shi. So ina son ne ta yin tunatarwa don gudumance muhimman aikin da nake sanyi. Tunatarwa yana ba ni, yana ba ni muhimmanci sosai musamman da safe kafin in tashi. Ni kan da na tashi zan duba in ga abin da ya kamata in yi. So.

Abin da nake jin tsoro shine rasa wani abu mai mahimmanci wanda ina amfani da shi ko kuma in mance da wani abu mai mahimmanci da nake sanyi. Ina jin tsoron wannan abin saboda ina ba ma aikina da rayuwana da lamurana mahimmanci. To duk lokacin da na manta, ina tsoron mantuwa gaskiya. Dan mantuwa zai sa ni in manta abin da mai mahimmanci da ya kamata ace ina yi.

Lokacin da nake fara yin aiki kullum shine da safe. Da na tashi zan fara yin aiki, ƙananan ayyukan gida da sauran abin da ya kamata in yi. In haɗa kayana, sannan kuma in fara shirin fita wajen aiki. In na je wajen aiki sai na ɗan huta nawain mintoci sannan na fara ayyukana. Haka nake yi kullum. Tsari na ke nan.

Eh ina iya jefa dutse nesa lokacin da nake musamman lokacin da nake wasan muke wasan yarinta, saboda yarinta ne ke sa kai ta jife jife da dutse amma yanzu da girma yazo ban girma ai ba wani wasa da dutse ko jife jife. Lokacin da ne aka yi wannan jife jifen yanzu gaskiya bana iya yi.

Abincin da na fi so shine shinkafa da naman kaza. Naga ina jin daɗin cin shi ko da wa shekaru kuma yana bani da abin da nake so. Musamman ma naman abinci ina ƙanshi an haɗa shi da naman kaza ko nama, ko nama da yafi wani kala. Ina son shi sosai sai na fi kuma da ƙwai. Musamman ma naman inji ƙanshi an haɗa shi da naman kaza ko nama, ko nama da yafi wani kala. Musamman dankalin turawa da kuma ƙwai. Ina son shi sosai sai na fi kuma da ƙwai. Ina son cin abincin da aka haɗa shi da ƙwai.

Eh ina shan madara sosai musamman da safe ko kuma idan zan kwanta. Ya zama mun na riga mana saba in ban sha ba sai na ji wani iri. Ko yaya sai na sha madara kafin da safe da kuma lokacin da zan kwanta yana sa mun jin dadi. Ina son shi sosai musamman madaran da na saba amfani da shi. Ina jin daɗin shi in haɗa da wani ɗan abubuwa mara nauyi wanda zan iya ci.

Eh ina zuwa aiki lokaci dai dai saboda bana son saɓa ma lokacin aikina. Nakan yi komai da tsari da kuma amfani da lokaci. Bana zuwa, bana ragewa kuma bana ƙarawa. Lokacin tashi nayi zan tashi ko na gama aiki idan lokacin aikina bai kai ba bana-- in lokacin tashi na bai kai ba bana tashi. Haka kuma in na zo aiki ko na zo da wuri sai lokacin ayi fara aiki yayi sannan nake fara aiki. Wannan hakan nake gudanar da al'amurana. Bana zuwa, bana-- ina zuwa aikina daidai da lokaci bana ƙara lokaci. In kaga na ƙara lokaci to ƙila an samu matsala ne wanda bana da abun na a kai, ba in da zanyi a kai. Amma kullum ina ƙoƙarin fara aikina da wuri in gama shi kuma dai dai lokacin da ake so a tashi.

Eh ina iya rera waƙa saboda na saba tun ina tun kafin in kai haka ina sauraron waƙoƙi kala kala. Ina jin waƙa sosai tunima ina da ra'ayi haka a kai ina ji kuma na iya yi duk lokacin da na ji waka ta mun daɗi zan iya. Ina da saurin riƙeta zan iya zan iya yin. Akwai waƙoƙi da na yi ma da dama a baya wanda na rubuta su. Kowai dai in na zauna sai in ringa yin abuna da kaina. Amma dai ni ba mawaƙi bane kuma bani da ra'ayi a kan waƙa amma dai ina saurara kuma ina bibiyan mawaƙa da dama kala kala. Ina jin waƙoƙinsu da ayyukansu amma dai ni bani da ra'ayin in fara yi.

Gaskiya yana ina iya biyan kuɗi ta waya. Yawanci kuɗin da na ma ke amfani da shi ban cika biyan kuɗi hannu ba. Saboda kuɗin da nake bari a hanu kawai ina barin su ne ta ajiye na tsaren lalura. Amma duk kuɗin da zan tura ta waya nake turawa kuma yafi daɗi kuma yafi sauƙi. Ko da yaushe zaka iya tura ko nawa ne, ko min nisan da mutum yake, duk inda yake zaka iya tura mai zai ga kuɗin shi cikin ƙanƙanin lokaci. Saɓanin da yayinda ba waya lokacin da ba waya sai mutum ka bashi saƙo ya kai mai duk inda yake kuɗi. Amma yanzu kawai tura mutum zaka yi ko a ina yake zai gansu cikin ƙanƙanin lokaci. To gaskiya hakan yafi mun sauƙi kuma na fi jin daɗin amfani da tura kuɗi ta waya fiye da in ba da hannu.

Eh ina rufe bakin lokacin hamma saboda ai haka addininmu ya ce muyi muna ba ko ina ba ma addini muhimmanci da kuma jagoranci na ɗabi'a da hankalin ɗan adam. Ko me za mu yi muna bin shi ina yin shi bisa ka'ida yadda aka ce a yi. Ina duk lokacin da na yi hamma ina rasa hannuna na rufe baki. In kuma da akwai wani abu ko hannuna bai da kyau nakan juya ta bayan hannuna sai in rufe bakin da shi. Amma shi ma ta bayan bai da kyau sai in sa kafaɗa. Ba dai nabari na yi hamma bakina a buɗe.

Eh rubutuna yana da kyau sosai. An sha faɗa mun ina da rubutu mai kyau ko abokai na ko 'yanuwa na ko wa yace yana rubutuna yana mai kyau amma kuma ni bana ganin kyan shi ina yi. Ko dai normal haka nake yi amma na yi sai mutane su ringa cewa yana da kyau, yana da kyau, yana da kyau ai ta magana. Ni kuma ina ganin kawai normal nake yi bamma ɓata lokaci na ina cewa sai na yi ma rubutuna kwalliya ko wani abu. Kawai inda nake ya rubutu haka nake. Amma wani zubin in na samu wani littafi mara kyau zan je bana jin yin rubutun ko kuma idan na yi da yawa haka sai inji na gaji sai in fara yin marasa kyau.

Abun mafi mahimmanci a kasuwanci shine gaskiya da rikon amana. DUK inda za ka je a kasuwanci ko kuma a rayuwa duk wani abu na rayuwa sai ya zama kana da gaskiya kuma kana da rikon amana. Musamman a kasuwanci saboda mutane sun yarda da kai ne har zasu zo su yi kasuwanci da kai. To in ka nuna masu rashin gaskiya ko kuma wani abu dole mutane zasu guje ka, zasu gane ba ka da gaskiya kuma ba za ka yi nasara ba. Amma ko wani abu idan ka riƙe gaskiya da rikon amana dole za ka ga rayuwan ka na ci gaba, al'amuran ka suna tafiya yanda kake so.

Ina yin abubuwa da yawa don kiyaye lafiyata. Nakan ziyarci asibiti duk bayan wata biyu ko uku, nakan je naga likita ya bani shawarwari. Sannan nakan yi ayyukan motsa jiki. Bana bari in riga, shi ma yana taimaka min sosai wajen kula da kiwon lafiyata. Sannan na uku ina, ina cin abinci masu kyau da kula da cin abinci da ayyukana da saboda gudun yawan gaciya ko kuma yin ayyukan da suka fi ƙarfi na. Shi ma yana ba da kula ta wannan bangaren. Da abin da likita na je asibiti da abin da shawarar ya ba ko ya ce in bar ƙaza ko in yi ƙaza to ina kokari wajeni. To.

Abin da nake da raguwar abinci shine in samu duk lokacin da abinci ya ragu a gidana, nakan kira masu buƙata ko in ba ma ƙwaftana ko kuma wanda na ga marasa buƙata kamar almajirai ko kuma wasu mutane haka a gari wanda ba su da abinci, zan iya zuwa in taimaka musu da shi. Wani zubin ko ba raguwa ba nakan girka musamman in je in taimaka ma mutanen unguwa da mutanen gari da shi. Saboda haka taimako ne kuma yana zaka samu lada mai yawa. Aikin arziki ne ka yi.

Kusan ko da yaushe ina yin waƙa cikin zuciya na kusan ko da yaushe saboda na riga na saba. Wani zubin in na zaune nani kaɗai kawai ba abun da zan yi sai in fara yin waƙa a cikin zuciya na ko ina tuna wani abu haka. Daidai da yanayin farin ciki nake ko baƙin ciki. In farin ciki nake zan ta yi waƙa cikin farin ciki a ƙarshe. Ma in baƙin ciki nake zan ɗa ringa yi a hankali ina yin waƙa na cikin baƙin ciki. So ya danganta da yanayin da nake amma ina yin waƙa sosai a zuciya na. Haka yana sa ni in rage tunanin abubuwan da ba su da amfani. Ya sa ni kuma zaman kaɗaici na ya ɗan yi min sauƙi ba na tunanin wani abu na daban. Yana taimaka min sosai da rage mun gajiya da rage tunanin naka haka.

Eh ina yin amfani da matashin wuya saboda yana taimaka min wajen to in zan kwanta yana rage min gajiya. Duk lokacin da na kwanta ba ta yi da matashin wuya ba gaskiya yana shan wahala kuma bana jin daɗin bacci. Amma in ina da matashin wuya zan ji na kwanta ba gajiya kuma ba wani wahala.

Eh ina da WiFi a gida saboda wani zafin ina amfani da abubuwan kwamfuta, waya na da sauran abubuwan da nake amfani dasu na intanet. Ba zai yiwu ba dole sai ina da WiFi. Ina yin sub duk shekara, ina yin subscribing in duk shekara kuma ni kan biya kuɗi. Ina amfani da WiFi kala kala wanda naga be min abin da nake so. Ko rashin network ina canzawa a bani wanda zai ɗauka abubuwan da nake yi.

Ina son kallon faɗuwar rana musamman lokacin da na dawo aiki, ina hutawa, ina cin abinci ko kuma ina hutawa ko ina wanna tunani ko nazari ko karanta littafi ko jarida. A wannan lokacin na kan so ina yi, ina fito farfaciyar gidana na zauna da kujera, ina yi ina kallon sama, ina kallon yadda rana ke faɗuwa. Nakan na da yanayi ne mai daɗi da kuma kwanciyar hankali da za ka ji musamman ranar da ba aiki ko kuma ranar da ka dawo aiki da wuri ba ka gaji ba. Indai ba ka gaji ba kokuma ko kuma kana ba ka son hutawa, to ranar lokaci ne na hutawa da cin daɗi a wannan yanayi.

Gaskiya magana na fi son shinkafa akan tuwo. Ba na cin tuwo gaba ɗaya amma shinkafa na kan ci. Shi ne my best abinci, na favorite. Shi ne abincin da na fi so shinkafa da miya da nama, naman kaza ko naman shanu. Na kan ci daɗin cin shi ko da yaushe. Ba na gajiya ko da yaushe ka ban shinkafa ko mai miya ko dafa daka ko wane kalan shinkafa na, ina iya ci amma tuwo ko ba na iya cin ko wane kalan tuwo ko miyan mene ne ko da me aka yi shi ko tuwon nama. In ba dai tuwon nama ba, tuwon nama ne kawai zan iya ci amma tuwo indai tuwo ne na hatsi ko na shinkafu ko na shinkafa ko na wani abu gaskiya ba na iya ci. Amma in shinkafa ne ko yaya aka sarrafa ta musamman ko restaurant na je na zuba, in je restaurant musamman in sai shinkafa mai daɗi, mai kyau ko na nawa ne zan iya ci indai ina saya da kuɗina kuma baya isa na. Amma tuwo ban taɓa saya da kuɗina ba kuma ba na so naga ana ci. Naga ana ci rai na ɓace yake amma in shinkafa ne ko yaya take indai ana abun na indai tayi daɗi sai mun ci shi. Ina man daɗi sosai, ina jin daɗin shi sosai kuma.

Ina amfani da hannun dama wajen yin kowane aiki da nake yi. Bana amfani da haku kwata-kwata in ba abun da ya kama, ya dace in yi ba. Amma yawanci duk ayyukan da nake yi, na kai amfani da hannun dama ne. Rubutu ina yi shi da hannun dama ne, karatu, tuƙi ko dannan waya, komi da hannun dama nake yi, cin abinci da hannun dama nake yi. Kowane abin me nauyi ko wani abin da hannun dama. Na fi jin daɗin amfani da yin mu'amala na da hannun dama.

Eh, ina bin kowane ƙa'idoji na yin aiki na don gujewa matsala. Kowane ƙa'ida aka sa nakan yi ƙoƙari in bi. Ina zuwa wajen aiki da wuri sannan kuma sai an tashi nike bi duka na doka da ya kamata a bin bi ina bi. Sabo kuma saboda nima duk ko dokan da na samu na kasa da ni ma'aikata na su gani.

Babu inda nake cin abinci idan naje aiki. Kawai ina zuwa da abinci na ne daga gida kafin in fito za a min girki. Saboda ba kuwa ina na iya in tsaya in ci abinci ba. Na fi son cin abinci a inda nake da kwanciyar hankali da natsuwa. Kuma na fi son abincin gida, bana zuwa restaurant sosai don cin abinci in ba ya zama min dole ba. A gida zan faɗi abin da nake so sai a girka min sai in zan zo wajen aiki in taho da shi. Ba dai wani abinci mai nauyi bane amma ni ba zan je yunwa ba. Idan na dawo aiki sai in ci abinci in ƙara cin wani abinci.

Kalan kiɗan da na fi so shi ne kalan kiɗan waƙoƙin Afrobeat. Ina son kalan kiɗan saboda yana da yawa taɗi kuma yana da shi na fi sabawa da shi kuma shi da nafi ji. Yana min amfani sosai, yana sa min jin ƙwarin guiwa ga na zuwa da kwanciyan hankali in ina sau rara. Yana tuna min da abubuwa da dama.

Ina magance matsalolin aiki ta hanyar fuskantar matsala, in san wata kala ne in karanci ta, in yi tunani sai in samu nutsuwa, in yi tunani a kan ta, in nima shawarwari a kan daga wajen waɗanda suke gaba na, waɗanda suka san kan harka, sannan kuma daga baya in zo in ƙara yin nazari sai in yanke tunani, in yanke hukunci a kan matsala ko wannan kalan matsala ne.

A gado nake kwana saboda bana iya kwana a ƙasa. Sai in na kwana a ƙasa, nakan baya na na ciwo da ciwon jiki ta sauran stofa. Bazan iya kwana a ƙasa, ba dole sai da in kwana a gado. Tun ban iya ma kwana a ƙasa ba, duk in na kwana a ƙasa baya na ko jiki na zai ta man ciwo kuma na fi sabawa da in kwanta a kan gado.